Ɗan gantarkarmu da abokan aikinmu dangantakace mai kyau Yadda muka ɗauki abokan aikinmu muka dauki abokan aikinmu mundaukesu kamar yan uwa na jini Abin da ya kamata a yi da ɗan uwanta kamana iya yi su nan. Wanda zan iya ɗauka. Idan muka taso, muka iya bada gudummawa ta kuɗi ko ta kuma abin da na ganshi life hero idan za mu iya. Idan shawara wuri ne muna bawa juna, idan taimako don a taimakawa juna, idan mare abin da ya taso dole muna shiga ciki kowa ya taimaki kowa.

Idan ya kasance ina son in huta kamar nan da sati biyu ko sati uku masu zuwa, to tin daga yanzu nake fara nake fara neman izini. Zanyi bayanin zai yi wucewa, kasancewar kaza-kaza abu wanda ina son in huta. Idan na laifiya ne, in ce laifiya, alkawarin zan yi ziyara ko zan huta. Amma in dai na yi hutu, na kusa hutu.

Abubuwan shan da na fi so su na da yawa sosai, ko kuma nake son shan. Amma dai, idan ya danganci irin lemu, 'ya'yan itatuwa ko kuma lemo na kwalba, wanda a turance ake ce masa canned fruit. To kuma su irin idan lemon kwalba ne, na fi son miki trim milk ko peach saboda bashi da gas. Idan kuma 'ya'yan itatuwa ne, ina son kankana, lemon ɓawo da kuma ayaba. Sai abarbar lokacin. Amma dai abin sha na wanda na fi sha gaskiya, na fi sha ruwa. Ko da wangan taro nage ko lemu, aka ban ina iya ajiye lemon ɗauki ruwa in sha.

Ni sosai ina yawan yin waƙan abota dan musamman idan na samu lokaci babu abun da nake. Du zantayi waka azuciyata intawaka intawaka intawaka tawaka, sai na nagaji. Wani lokacin ma hartakai infito fili iya azuciya, amma waƙoƙin nan nake ba wai ga magagarinwaƙoƙi ba ne, ba ƙirkira sai na kai ya wa. Waƙa ce irin waƙoƙin naziru sarkin waƙa. Wannan shi ne cikakken maƙiya, shi kaɗai na yarda da waƙa.

Ina jin kukan zakaru ba dakara ba. Duk wanda yake ƙauye ya san da cewa kukan zakara abu ne wanda yake tashin sa yawanci zuwa da safe. Kukan zakara ne kusan sheki tashi na ko kuma idan na tashi ina tamtamar lokaci. Idan ba waya a hannu na ko kuma ba haske ɗakin ina tantanin lokaci. To kukan zakara shi yake nuna muncewa yanzu fa magana ake ta ƙarfe huɗu ko sama da haka. Domin zakara kukan sai yana farawa ƙarfe huɗu ne. Idan kukan yana kukan yana yawaita, gari yana ƙara wayewa. Da zarar gari ya waye gaba ɗaya kuma sai ya dai na kukan shi ma ya tafi harkokin gabanshi.

Magana da abokan ciniki magana ce wadda za a ce mata magana mai wahala. Domin shi abokin ciniki kullum yana bugata magana mai taushi mai kwantar da hankali wadda ta sa ya sayi abin ka ko kuma ya sakewa da mu'amala shi akan kayan da kake, akan abunda kuke har Allah yasa shi. Sai dai magayar da abokan ciniki magana ce wacce take buƙatar nasu wata ƙaƙƙen rubutu. Domin shi zai iya magana domin ta ɓata wa kare kai ko haka bari rangar ba shi. Magana ta sa ka fashi ka buga kare fashi saboda in ka bari kayi wa maganar ta ɓata marai ba kyau bane ba, abu ne mai kyau in kashe ba. Duk ƙirgen da zai so ka yi fashi, muna iya daurewa ga wayan fashi. Naka iya tura duk ƙirar maganar da abokin ciniki zai ma, matkar zasu a abun da nake so a wajen shi.

Eh ni an haife ni a watan Yuli, wanda a Turance ake cewa July a shekarar nineteen ninety nine, alif dari tara, alif dubu ɗari tara da casa'in da tara kenan da yaren Hausa a wannan shekaran aka haife ni. Sannan abokaina akwai wanda aka haifa kafin ni, akwai wanda aka haifa bayan ni. Kunsan ni ɗan auta ne a gidan mu bani da ƙani, bani da ƙanwa sai dai yayyi. Yayyi kuma duk manya ba wai ƙananan yayyi ba. Wanda zan iya siyan su daga wanda ya tsallaka shekara talatin sai sama. Anan shekaru talatin sai sama da abin da ya fi shekaru talatin. Wannan shi ne.

A'a, ba na tafiya da sauri. Tafiya ta da sauri tana faruwa ne idan buƙatar hakanta ta fito. Misali, ina yi wani uzurin wanda nake son in yi shi da gaggawa, to zan iya tafiya da sauri. Amma in dai ba wani abu gare ni ba, ba abin da zan iya bani da tsaro na za su sanya tafiya da sauri, to ba na yin tafiya da sauri. Ina tafiya ta yanda ya kamata, hankali a hankali. Har in ji inda nake so. Amma a haka, sab kusan sauri ne a wajen wasu, musamman mata. Irin tafiya da nakeyi shi su kuma wannan sauri ne a wajen su. Rashin tafiyar ɗan samfur sauri zai iya haifarman da ƙafata ta dunga gaza fi. Shiyasa ba na son tafiya da mata. Na fi son in yi tafiya ta ni kaɗai ko kuma tafiya ta da abokina namiji. Wannan mu yi ta faɗawa duk inda muka faɗa. Muyi nan, muyi nan.

Wurin da nake faɗa maka. Abubuwan ina yinsu ne idan bukatar hakan ta taso. Tuwon cingo ru ko tauna goro yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke so idan bukata rakanta tasu nake so. Ba na cin goro saboda dalilai guda biyu masu ƙarfi. Na farko, saboda dalilin lafiyar huhu, huna da likitoci suna yi wa mutane gargaɗi kan cin goro saboda lafiyar huhu. Na biyu kuma saboda lafiyar haƙori. Cin goro yana sa haƙorin mutum yayi sashi yayi. Ya zama kamar wanda yake kamar na wanda yake shan taba masu gari. Mushe sa ba na sha, ba na cin goro amma idan buƙatar cin goron ta tasu ina shi. Buƙatar ta haɗa da misali zuciyar ta tana tashi, ta rasa abin da zai tusi in ci goro ko ina cin gaba zan yi harwar. Haka an goro banda abin da zai ci goro. Mun ɗan ji hankali zuciyar za ta kwanta da ba na shan sha na yi. Wasu kuma zai ƙi suke sha idan haka ta tattafa kuma yana fusan cin goro amma dalilin sha'ani.

Bangon bangon mu yana da wani bango da ciki. Akwai bangon ɗaki, akwai bango na aiki, akwai bangon shanu. Bangon ɗaki na dai sabonti ne, irin na gargajiya wato na taɓo. Shi aka yi a ɗakin, ba wani ado akai wanda ku zo mu ganiba. Sai kuma bangon wajen aiki na shago kenan. Shi kuma bango ne wanda aka yi wa fenti irin na zamani domin ya jawo hankalin abokan cinikayya. Shi kuma bangon ofis, ma'ana inda muke zuwa aiki kenan, idan ta ka, idan ta kama. Shi bango ne wanda aka yi wa fenti na zamani, mai kalan koro kore, da kuma ko madara madara. Ɓangare biyu kenan nan ɓangaren kore kore, nan kuwa ɓangaren na madara madara. Sannan an anmar aikin sosai na zamani wanda idan ya haska yana burgewa sosai.

Eh, haƙiƙa ina amfani da gidan sauro mai ɗauke da magani wanda ake Ina amfani da shi sosai saboda rashin amfani da shi ka iya sa sauro ya mun rubdugu ya ciccije ni wanda ƙarƙar gida ina kusa a cikin sange na mai ɗauke da magani.

Ba, iya kullum nake kulle ƙofa. Ba ku san ko da shi ina kulle ƙofa. Idan ina cikin ɗaki ina kulle ƙofa, idan na fita daga cikin ɗaki ina kulle ƙofa. Idan zan tafi kasuwa ina kulle ƙofa. Idan na dawo na shiga na gama abun da nake ina kulle ƙofa. Bana barin ƙofa ta a buɗe ko wani ƴan hali. Ko da lokacin zafi sosai. Bana kulle ƙofa ta, bana buɗe ƙofa ta. Kulle ta nake ko da yaushe bana karɓa, in bar na bar ta a buɗe zai wani abu ya shiga ciki ya fitane ko ya littata dukiyata ko wani abu nawa. Shiyasa bana barin ƙofa ta a buɗe ko ƙadan.